Kana iya ɗaure ƙulli? Eh to, a maganan gaskiya ina iya ɗaura ƙulli. Ƙulli ma ku san dai kala kala ne. Akwai ƙullin da mutum zai yi wanda shi wannan ƙullin idan mutum ya zo kuncewa ba zai bashi wahalan wajen kunce wannan ƙullin ba. Akwai kuma ƙullin da muke kira da shi zarge. Akwai kuma ƙullin da muke kira da shi asalin ƙulli wanda idan ka yi wa mutum ko dabba irin wannan ƙullin, to a sau da yawa ba a iya wato asalin kunce wannan ƙullin sai dai ko kuma wata ƙila a ce ko an yanka shi. To don haka ni kan a gaskiya zan ce eh ina iya ƙulla dauri.

Kana son cin abincin titi? To, mama'ana dai zan ce a nan wajen wanda ake nufi da watan abincin titi, shine watan irin abincin da ake saida shi akan titi, ko da ɗan tafiya ko kuma a cikin gari. Wa tan irin ɗin ƙananan ƙananan wajajen saida abinci, gunce ɗin restaurant ko kuwa indai masuɗan saida abinci yanda suke kan titi. To, a gaskiya ni dai ba mutum ne wanda so da yawa ko zan ce ka safai haka yake san watan asalin cin abinci a titi ba. Idan ba wai ko ya zamo mana dole ba. Alal misali ace ko kawai haka da ka ji labarin, a'a shagon wancan mata ta iya dafa abinci, sai mutum kawai ya tashi sai ya ji cewa tunda aka ji labari ko yana da sanin cewa ya iya dafa abinci a wajen, sai mutum ya je ya ci abinci a wannan wurin to gaskiya ni ba irin wannan mutumin bane. Ni gaskiya na fi son ko da zan ci abinci, ya kasance wato asali shi gida ne na ci wannan abincin ko kuma mu je ya asalin ƙasan ce iyalina ne suka dafa ko kuma in ce iyaye na ne suka dafa. Ba wai kawai haka in tashi in fita daga gida, in je shagon abinci in zauna in ce a zuba mun abinci in ci ba. Amma a lokaci kun san lalura ne yake kawo wani abubuwa. Alal misali ace ko iyalina basu da lafiya ko kuma alal misali ace iyalina sun yi tafiya. To a nan wajen tunda ka gan wani mutum ne da yake wato asalin aiki, to kunga a nan wajen wani lokaci zan ce cin abincin titi ya zama mun kamar dole. Amma ba wai ko don son cin abincin titi ba saboda ya zama kaman ace to tunda iyalina basa nan, ba wanda wato zai taimaka wajen watan asalin dafa wannan abincin. To kaga a nan ya zama mana kamar ya zama wajibi ne mu dinga watan fita mu samu shagunan da ake saida abinci, mu siya abinci mu ci. Amma ba wai ko don abincin da ake dafawa akan titi ko bakin hanya, ya fi abincin da ake dafawa a gida wuya yi ba. To sai dai ko kuma wataƙila abincin da ake dafa shi a titin ba watan normal abinci bane. Alal misali wataƙila wani abinci ne na yare kuma ba yaren iyalina amma muna mukan so wannan abincin to wannan kaga ga a lokaci ya zama dole mu fita mu je mu siya wato shi wannan abinci mu ci. To a haka zan ce muku, eh ina cin abincin titi amma ba wai idan na fi son cin shi ba. Ina ci don ya kama mun ya zama mun dole in ci ne.

Ina kake son ziyarta? To, a maganan gaskiya akwai wajajen da nake son ziyarta da yawa. Ni ya kama da, kamar akwai wajajen ziyarta a nan Afirka ma, ko in ce a nan Najeriya da kuma sauran wajajen ziyarta wanda wasu suna nan a ƙasan nan ne wasu kuma ba a ƙasan nan ba ne, ma gaba ki ɗaya. To a gaskiya, zan ce muku ni akwai wajaje kamar haka da nake watan asalin son ziyarta. Na farko ina son in ziyarci watan inda ake watan asalin kira ko inda ake ce mi shi da watan asalin birnin Sin, watan chan da nisa garin China ko kuma Saudi Arabia. Ina son Allah yasa muna daga cikin rayayyu kuma wanda Allah subhanahu wataala ya ba su iko, nima in watan asalin samu in ziyarci wato wannan garin Saudiyya. Kuma asalin samu in kai ziyarata zuwa ga kabarin Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. To wa'inan wajaje ne wanda nake son in ziyarta. Ko kuma in ziyarci watan asalin Turkey, watan garin Turkiyya shima wani waje ne da nake son in ziyarta. To a nan a Afirka ma, ko in ce a Najeriya, akwai wajaje kamar haka da suma gaskiya ina son in ziyarta. Watan kamar Jaanil Misra, watan ƙasan Misra in samu Allah ya bani iko shima zan so a ce in ziyarta har in samu in ziyarci watan inda kabarin asalin watan firauna yake. Ko kuma a nan Najeriya ma, akwai wajaje ɗaya zuwa biyu ko zuwa uku da suma gaskiya ina son in Allah ya bani iko suma in ziyarci wa'inan wajaje. Na ɗaya shine watan a ce Obudu Cattle Ranch a can garin Calabar ko kuma in samu in ziyarci watan bakin teku inda ake ce da shi beach a Lagos ko kuma nan wajen ne garin Bauchi inda wato ake asalin ce mai shi da me yake da suna Yankari Game Reserve. To gaskiya wa'inan wajaje ne, wanda idan Allah ya bani iko da dama gaskiya nakan watan son in samu in ziyarci wa'inan wajaje.